Wane launi ka fi so? A gaskiya na fi son launin fari, da launin, eh, kore da kuma launin blue. So waɗannan launukan, gaskiya na fi son su, kuma na fi amfani da su, mafi yawan suturata, duk mafi yawa duk wannan launin ne. Launin yana da ƙayatarwa a idanu, kuma ina jin daɗin saka tufafi waɗanda ke da waɗannan launukan.

Eh gaskiya ina kallon taurari da dare sosai mafi yawa irin bayan sallar isha'i. Aaa lokacin gari yayi sanyi, aaa zan iya fitowa waje domin shan iska. Na ɗaga kai na sama ina kallon launuka da yanayin taurari a sama. Gaskiya ina jin daɗi ko lokacin da muna yara mu kam fita daji domin kallon taurari.

A gaskiya na fi son kiɗa namu, na gargajiya, kiɗan kalangu da kuma kiɗan kwantagi. Waɗannan kwantagi wasu sukan kira shi gurmi to waɗannan kiɗan gaskiya ina jin daɗinsu sosai musamman irin lokacin aure ko lokacin biki na suna idan an zo ana kiɗawa mutum yakan ji nishaɗi a rayuwar shi.